Zama a kujera ko tabarma. Na fason zama a kujera. Ni, ni ɗan ƙauye ne, da za a ce wani tabarma. Na fison zama a kujera, eh hen.

Ƙwarai kuwa ko ina son buɗe taga, saboda in sabonta iska especially lokacin zafi in baka buɗe tagan nan ba.

Watan da na fi so watan Ramadana mana. Watan da Allah Subuhana huwa Ta'ala yake baje kolin alkhairai a duniya. Wannan wata da muke ce na Ramadana.

Eh, ina gina dangantaka ta da kasuwanci ta hanyoyi daban-daban ta hanyar sakin ma matane fuska, wato kostomomi na kenan.

To ai, ai waƙa haramun ce. Ni nan wai ina yin waƙa cikin zuciya. Ban yi a fili ba dan munafunci.